Kuɗin wutar lantarki da ake biya ya danganta da yanayin guri. Akwai wurin da suke da mita, akwai wurin da ba su da mita. Don haka ya danganta da irin yanayin kuɗin da kowane zai yi. Idan akwai mita za su zo a karanta mitar, sannan a gaya mana wane ne kuɗinka. Idan kuma ba mita suna yin bai ɗaya ne. Wani lokaci a wata ana biyan dubu biyu, wasu na biyan dubu uku. Mafi ƙaranta saboda yanayin rayuwa wasu na biyan dubu ɗaya. Shi ne mafi ƙaranta kudin da za su iya amsa. Sannan kuma wutar ba a samunta akai akai. Wuta ana samunta jifa jifa ne ba ko da yaushe ba. Don haka shi ya sa su ma da abin da aka ba su sai dai su yi haƙuri da shi. Wani lokaci akan shafe kusan awa takwas ma babu wutar. Wani lokaci ma akan shafe awa goma, sha uku ko sha huɗu ba wuta. Wani lokaci ma haka za a ƙorar awa ashirin da huɗun kwata kwata babu wuta. To, don haka shi ya sa idan kuma an kawo wall to lokaci ta kayan yin kamam mintin goma, sha biyar. Ta dai jima dai tayi ine awa biyu. Wani lokaci kuma aka yi sa'a ta ɗanyi awa shida. Shi ya sa shi ma kuɗin wutar baya zama daidai. Saboda ya danganta da yanayin wutar da aka kawo a watan da kuma lokacin da wutar ta tsaya. Saboda wasu ma'aikatan suna amfani da wutar ne wajen yin buƙatu kamar wajen kunna injina, niƙa, ɗinki da sauran ayyukan da za su iya taimakama mutum.

To gaskiya a yanayi, ina son yanayin. Shi ba sanyi ba, shi ba zafi ba. Kamar lokacin damuna haka, ba don ruwa da aiki ba yanayin yana da daɗi. Amma ruwan kuma yana iya sa guri ya lalace saboda yanayin shugabancin ƙasa da ake fuskanta. Shi hakan iya haddasa rassan gyara hanya. Akwai hanyoyin da idan zaka wuce sai ka naɗe ƙafan wandonka. Wani lokaci kuma ko abin hawan ka ya lalace. Duk wannan yana daga cikin abun da za a ga. Damuna tana daɗi. Domin lokaci ne wanda yake ba da yanayi mai daɗi. Amma mu a nan Afirka, ƙasashen mu suna da rauni wurin gyara dakin hanyoyin shigowa cikin unguwannin al'umma da kuma yanayin yadda guraren suke. Wannan shi ya sa amma yanayin damuna ya fi kowanne ya yi daɗi. Ya daɗe sosai. Ya daɗe sosai kuma mutane da yawa suna sonsa, suna sonsa. Don haka in ba an ka cirewa nan, to lokacin sanyi. Sanyi wanda bai da hazo, wanda bai da ƙura a cikin shi. Idan sanyi ya zo irin da hazon nan to ya iya sa asma, iya kawo wasu cutuka da wasu ma ba sa iya yawo. Wasu ma ba sa iya yawo. Shi ne matsalar sa gaskiya. Amma ba dan haka ba. Wannan yanayin ƙwaya biyu suna da daɗi sosai kuma mutane da yawa suna sonsu. Saboda mu a nan ba irin sanyi ake irin na Turai ba. Sanyi ake yi amma sai dai muna da hazo wanda yake iya shiga hancin mutum ko maƙogwaro ya iya saka mai cuta. To shi ya sa. Sannan kuma iska tana kaɗawa. Iya tafiya da iska zai dinga ta so ƙura. Ya bule mutane da ita. Don haka dai idan zaɓin zanyi ƙwaya ɗaya, zan zaɓi lokacin damuna. Saboda shi ne lokacin da ko da an yi iska, za ka ga babu ƙura. Saboda ruwa ya riga ya kwantar da ƙasar gurin. Ko da dai ban ban cin matsala shi ne hanyar wucewa. Hanya ta wucewa da kuma yanayin yadda idan ka taso daga gurin aiki za ka zo gida, ruwa yadda yake cika a wasu tiretakan. Wani lokacin ma sai ka jira ruwan wani gurin ya janye sannan za ka iya wucewa. Wannan shi ne babbar matsalar da take faruwa ɗin. To amma a hankula, a hankula idan za a gyara, har a fitar da magwadanan ruwa ko idan a ce ana samun ruwa yana fita, unguwanni a zo a ciko a inda gurare suka yi gurabe. Mutane kuma su bada gudummawa suma ta su wajen ganin sun fitar da kwatocin ruwa a gaban gidajensu. Saboda mu a nan a Najeriya, sai mutum ya gina gida kuma yaƙi fidda hanyar ruwa. To ka duk ruwan da ya fito daga cikin gidanshi titi zai faɗo. To da ace mutane suna gina kwalbati na ruwa, da ruwa idan ya fito daga cikin gidajensu zai fita. Kuma a ce a nemi babban gurin fatar ruwan a gyara, to za a sami sauƙi sosai. Lokacin damuna yayi sosai. Shi ya sa a wani lokaci ma mutane zaka ga suna addu'a. Idan lokacin damuna yayi, su samu-- su shiga azumi a lokacin damuna. Saboda na farko maƙogaronka ba zai bushe ba kuma jikinka zai iya samun ruwa. Baza kaji kuma iska tana kaɗawa. Iya tafiya da iska zai dinga ta so ƙura. To naka lokacin damuna ni imani ne gaskiya. Zanfi ɗaukar lokacin damuna. In kuma har zaɓin za a ce ƙwaya biyu dole za ka ɗauka, to zan ɗauki damuna da sanyi. Domin sanyin mu na nan ba irin sanyin Turawa bane, ba ƙanƙara yake zubarwa ba. Sai dai kawai za ka ji iska da kuma ƙura amma kuma akwai daɗi. Za ka yi bacci wadatacce, za kuma ka samu nutsuwa sosai, sosai. Sai dai ba za ka iya yawo kuma kamar lokacin zafi ba. Kai kowane lokaci dai iya yana da shi muhimmanci. Shi ya sa Ubangiji ya halicci kowanne. So ɗan adam kowa akwai irin yanayin da yake so yana rayuwarsa. Wani kuma za ka ga waɗannan abu manyi na faɗa, cututtuwa ne a gunsu. Wani kuma baya son wa yan'nan lokutan saboda shi jikinsa da kuma yanayin lafiyarsa bata son wa yan nan lokutan. To muna fatan addu'a Allah ya zaɓa mana mafi daidai da abin da Allah ya yi. To fika sanin me ya sa yi ɗin. Don haka baka isa ka kawo wani abu ba domin kai idan abu ya ma daidai to wani kuma bai yi mai ba. Shi ma Ubangiji daman na kowa ne. E, burama ita damuna albarkarta ma shi ne ana iya noma. Di, yadda ko ba ka so to amma lokaci ne mai muhimmanci noma da a.